Ai kam ina raba baki lokacin hamma saboda tsaro. Wani lokaci kwari na faɗa ma mutum cikin baki in baya rufe bakin sa in yana hamma. Sannan kuma in ka na gaban mutane be kamata ma ka rinƙa. Hamma na baki awangale ba. Dan abun seya bama wasu kyama.

Wato rubutuna ba wai zan ce yana da kyau bane ko kuma bai da kyau. Ana dainan tsaka tsaki ne. Indai ta nine, zan ce yana da kyau amma in wasu sun gani, za su ce ai ba wai kyau sosai yake dama. Sannan, daɗin abin dai kawai rubutuna babu wanda zai ga rubutuna ace. Ya kasa karanta abin da aka rubuta, ana iya gane abin da aka rubuta.

To ai tinda ni ma'aikacin kai na ne, ban neman hutu a lokacin aiki. Dama a lokacin ma da muke bin aiki ba wai mun yi aiki a kamfani bane mai wanda akwai tsari. Kawai in dai ba wai hutu da gwamnati suka ba da ba, ba a yin wani hutu haka kawai dan jin daɗi tun da akwai aiki a kowane lokaci.

A'a ban, ban tofar da miyau sosai. Ma zan tofar da miyau sai ma. Fita in zanje wani gune to akan titi kenan ko? Eh. Kuma bawai ina tofar da miyau bane a kai a kai, saboda ƙazanta ne ai.

Eh, na kan taimakawa mutane rugudankuɗi da shawara da kayan da bana so, da kuma takalman ko da suka ɗan tsufa. Sai kuma nakan taimaki mutum in ya ce a zo a taimake shi a kama mai kaya ya ɗaura a wani hook da makamantan haka.

A'a ba kullum na ke saka belts ba. Sai ta kama, ya dangantaka ta wani irin kayan da na saka kuma ko ya min deidei ko ya yi yawa. Ya yi yawa ne ke sa belt amma in bai yi yawa ba, ban ma sa belt ba. Belt akwai ɗan, takura ma mutum.

Ei, toh, abin da nake yawan ci da safe shine takalfi, watakil an fi yin coffee. Za ya ɗan ba ni kuzari da safe, nan sama in ya bude, ya kamata kamin rana ta yi.

A gaskiya na fi son biredi wanda aka yi shi a kamfani, sannan kamfanin ma ba kowane iri na gargajiya ba. Na fi son irin su ostrich da Bakers Delight, yauwa irin wa in nan kamfanonin da akwai tsari mai kyau da suke tabbatar da abin da suke amfani da shi yana da kyau, sannan an tantance shi sosai.

To ai bazance akwai wani wata kan ainahin abubuwa da na ce yi kafin in yi bacci kawai in ina jin bacci ne in je in yi bacci wani lokaci amma na kamfita in yamma ya yi inje in danga abokanai na. In yi labari da su amma ba kullum bane ba.

A a bawa wani, wani kwanan wata wata da ake bi amma ya kamata in zo in fara. Yasa wanda nike yi yanzu na kuɗi ne da nike ƙoƙarin tarawa. Ina da wannan wanda kowani sati nake zuba kuɗi dan in samu ɗan tara wani abu.

Ehh toh mukan magance matsaloli a aiki, da cewa an tabbatar an bi abun da aka mata. So kafin matsalar ya taso, a riga akann ka wata shi. Ko kuma matsalar ta ma taso ba a lura da shi da wurba, sai a tsayar da abun da ake yi dan a gyara wannan matsalalolin. In ba haka ba, un akaci yawa akan matsala da abun da aka ma yi ya zama asalin matsala.

Eh toh gaskiya na ƙan share daki na, sau daya a sati, amma don saboda dakin ba wai ya na yin datti ba ne. Bawai ana zubar da shara ba ne acikin ɗakin. Ya kamata anrinƙa sharewa kullum.

Eh to na ƙanyi ƙo ƙari na san an dede ta kafin lokacin tashi yayi na san aikin da zan gama. Dan ka in zo in fara wani aiki lokaci yazo ya shiga bayan an tashi. Eh sannan nakan yi koƙari in kammala aiki sai gobe in an zo a ɗauki wani sabon aikin. Amma ko lokacin tashi na yayi umban gama aikin da nake yi ba, bazan tashi ba sai na gama aikin da ke gabana.

Gaskiya bana son cin abincin titi, dan yana ruɗa min ciki wani lokaci sannan in yakan ba ni gudawa. Wannan kuma bai da daɗi. Mutum ya je ya ci abinci sau ɗaya zuwa ya yi tarrashin lafiya na sati ɗaya kunga bai kama ta ba ai.

Eh to ba kullum ba na kan sa hula idan ta kama. Koh kuma kayan da zan sa ina da hulan da ta shiga dashi ne muke sa hula. Amma ba kullum muke sa hula ba amma dai ina sa hula.

A'a, a', yanzu gaskiya bana rubuta kuɗin da aka kashe a wurin aiki, ya kamata kuma in zo in fara rubuta abin da ya shigo da abin da ya fita don a san nawa aka samu a wannan ranan.

A'a, ba kullum nake shan magani ba, amma da na sha magani kullum, yanzu dai ban shan magani kullum. Amma akwai wasu yan ganye haka ba magani bane, habbatus sauda da na sha a da shi ma kullum, amma yanzu gaskiya ban shan magani kullum.

Eh to Alhamdulillahi, duk da dai ba wai abokanai bane da muke faɗan ma juna sirri ka ana zaman mutunci da su. Babu amfani ka je gu ka zo ka yi ta rigima da kowa da komai da ke gun. Kai bazaka ji daɗin aiki ba suma baza su ji daɗin aiki ba. Duk da dai ba wani shiri ake na can maƙwara ba ana sallamar mutunci.

Eh ai, apps da nike amfani da su kullum ga siya su na ɗan dayawa. Akwai X, akwai WhatsApp, akwai Quick Novel, akwai photos, akwai kuma TikTok. Sai wannan ne kuma nake ɗan duba wa wannan lokaci sosai. Wa'inan na wayoyi ke'inan. Sai kuma ina yawan amfani da File Manager, ɗan inringa ɗan duba abubuwa da na ajiye achikin wayan nawa, kai ya kasance wayan ya chike kaban sani ba.

Tofa ban gane wannan tambayan ba gaskiya, ban gane wane mene ne sa hannu ba, sa hannu a ina. A al'amara to muna da ba ruwan mu in ruwa na in saka hannu ko baki. Amma dai gaskiya tambayan nan na ku ne dai yana da rikitarwa.

Toh bani a ko na malami da na fi so ne, kawai du wanna na gani ne. Kana magana mai kyau, sai mu tsaya mu saurara, in muka ji kuma shashanci ka kawo sai mu shareka. Ba ma ba Isilamiyyan ba, ba boko ba duk, kuma duk sai mun tabbatar cewan abin da kake magana akai na da hankali kafin mu saurare kama ba mu da lokacin wasting gaskiya. Gara inje inyi bacci a kan in saurari malamanda ba, abu zai koyadda ni ba wanda zan amfana.

Eh, Alhamdulillah mun iya dafa abinci. Haba, irin su indomie da shinkafa ni abinda ma ba zan ma iya dafawa ba a duniyar nan ba su da yawa, sai dai in ban taɓa yinsu ba. Amma ko ta YouTube muka kalla za mu san yanda zamuyi. Tunda Allah ya bamu fasaha mun gode. Zamu iya sanda mun iya dafa abinci sosai.

Eh bana yawo da takalma ko ina. A dai cikin ɗakina ina sa takalma saboda banda tile. Amma a babban falo na mu bana sa takalmi saboda akwai tile a gun nimana kusa sa tile a ɗakina so nakusa dai na sa takalmi a cikin ɗaki. Amma akan kafet a cikin ɗakina ma bana saka takalmi tun da bana sanya hidatci.

To, ai abu mafi himmanci a kasuwanci shine ka rinƙa fitar da aiki mai quality na gaske. Abin da aka tambaya haka za ka ba da shi. In kana haka, ko da ace ba ka da kuɗi yanzu, da lokaci za ka samu kuɗi. Karka rinƙa yaudarar mutane kuma. Ka rinƙa mutunci da kostomominka. In ka faɗi abu ya kasance haka ne, in ka ce ga lokacin da za ka ba da aiki ya kasance ka tabbatar. Kafin lokacin ma kama tura kai ya kasance lokacin ya cim maka ba ka matura ba. In kana haka, su za su ji daɗi, za ka ji daɗi. Za su ƙaro ma kostomas, za su biya ka kuɗi sosai.

Kai gaskiya tambayoyin ku dai gashi ga kamanshi, me matashin mu ya kuma? Wani rin abokai ji kai ina baran amfani da duk yawan na irin abubuwa, dan saboda ƙara ma mutun cuta suke ma yi in kana shan su. In kana san kasamu lafiya kawai kaɗan, rinƙa motsa jiki kana shan ruwa lafiya laune kakka damu Allah zai taimake ka. Shi jiki dama kawai da kaɗan motsa shi shikenan, ba sai ka je kana shan magunguna da ba ka san inda suka fito ba. Ko ina ne kuma ma'ajikin ma, ba ma kawai nan eriyan ba ko ina ne.

Eh, to indai kayan marmari ne gaskiya na fi son pineapple a duka cikin kayan marmarin nan. Amma dai in na samu sauran in ina ra'ayi zai iya in sha su. Amma in dai wanda nafi so ne gaskiya shine pineapple wato abarba. Sai dai shi matsalan shi in ka sha ne in ka sha ruwa, za kaji komi yama fitan ma daga hayyaci a lokacin.